Eh ina kare wayana daga kwayan cuta ta hanyar saka manhajin tsaro da yake dudduba al'amarori da kanin abin da ke gudana cikin waya. Duk lokacin da na sa bakon wani abu ko kuma wani abu na ina kai shi manhajin domin ya tantance shi ko kuma shigowar ko fito wani abu yana muhimmanci shi ma haka.

Eh, ina amfani da ruwan Rijiya wajen yin ayyuka na gida, wajen zubawa a cikin banɗaki ko kuma yin wanki ko kuma yin abubuwa da dama na ayyukan cikin gida. Amma ba na sha saboda ruwan rijiya bai da tsafta sosai sannan kuma tana da ƙwayoyin cuta wanda zai iya damun ka sannan kuma bai da daɗi. Ruwan da nake sha shine ruwa mai kyau na gora ko kuma na leda wanda nake siya a kasuwa wanda na tsan a tsaftace yake kuma na yarda da shi.

Kai, ina karɓan kira a aiki sau da dama amma ba zan iya, ba zan iya tantance ko sau nawa bane saboda ina karɓan kira lokaci zuwa lokaci musamman wajen sanar da ni abu mai mahimmanci da ya kamata ni ko kuma abun da ya kamata a ce na yi lokaci zuwa lokaci. Karɓan kiran a wajen aiki yana sa ni tuna taddani ko kuma sanar da ni abin da ba riga na sani ba ko kuma abu na ujila wanda ake buƙata na sani.

Eh ina shan magani amma ba kullum ba. Saboda bayan da za'a yi kazo kawai ka rinka shan magani kullum. Sai inda likita ya ce maka ka sha magani ba abinci ba ne da ko da yaushe kawai kullun ci. Kullum magani, kullum magani, yana da lokaci, yana da iya lokacin da ake so a sha da kuma lokacin da ba'a so a sha nan lokacin da za ka tsaya. Wannan duk likita ne zai bambance maka amma kawai ka mai da magani kamar abinci. Kullum sai ka sha, kullum sai ka sha wannan ba ya yu wa.

Eh ina da dabbar gida, ina da dabbobi guda da dama, su kaji tallo-tallo da abubuwa irin ƙananun da kifaye da abubuwa wanda nake kiwo a tsintsaye da tsinstaye da wanda nake kiwo a bayan gidana. Na ware wani guri a gefen can ƙarƙen gidana wajen kiwata dabbobi da ƙananan ƙananan abubuwan da tsintsaye, saboda haka yana sani jin daɗi idan na ga kowane dabba na walwala kuma yana taimaka mun sosai wajen kiwo yana da amfani sosai kuma yana kara tattalin arziki ruwa in samusu abinci ko kuma gallan shi na ƙayatar da ni yana sani farin ciki sosai. Wani lokacin na dawo aiki na gaji kawai zan ji ciki inta kallan su hakan na sani jin daɗi da farin ciki.

Ina magance kowane kalan damuwa a wajen aiki ta hanyar sanin da kuma fuskantar damuwan da ke tankaro ni sannan sai in natsu domin samun mafita da kuma yin tunanin abin da ya dace. Wani zubin na kan tambaya unguwa da abokan arziki wadanda suke da na ilimi akan abin da ya tankaro ni domin su warware min ko su ba ni shawara akan abin da ya kamata nayi saboda tambaya bafaduwa bane kokuma.

Eh, dangantakar muda abokan aiki dangantaka ne mai kyau da kuma girmamar juna da soyayyar juna. Kowa na girmama kowa ba mai gani ko manya na kama girmansu ƙanana kuma na girmama manya. Kowa na girmama kowa kuma na girmama wani na cikin farin ciki da kamun kai da su.